Eh ina sa turare gaskiya kullum ina sa turare a ko da yaushe ina sawa ina sa turare ko da yaushe ina sawa sosai sosai.

Eh, gaskiya ina son kallon wata da dare. Koda yaushe ina yawan kallon wata kuma ina ganin wata nima abucin kallon sararin samaniya ne. Ina son sanin abubuwa da yawa da sauransu gaskiya. Ina son kallon wata da dare sosai.

Gaskiya ne ina son ciyar da hutu a wurare da yawa gaskiya. E, kamar ƙasar Dubai, garin Dubai gaskiya yana, yana da kyau sosai to in, in da rai gaskiya wurin.

-Kiyani, ko da ana ruwa ma ban cika riƙin lema ba. Dan ban ma cika fita in ana ruwa ba gaskiya. Ban ma cika fita ba in ana ruwa bana yawan fita. Kawai ina zama a gida ne sosai sosai.

Gaskiya na zuwa kasuwa mafi yawanci kamar ranar Asabar da kuma ranar Lahadi. To dai kawai ni ina zuwa kasuwa sosai sosai kuma ina abubuwa dayawa sosai sosai sosai sosai.

Da shugaban aiki na kwance, shugabanmu, yanayin dangantakarmu gaskiya yana bani mutunci da girma don yanayin yadda nake kawo mashi, eh, customers da sauransu.

Ya, abun da ya fi mahimmanci a cikin abokantaka shine, eh kaman, girma ma wa da sanin ya kamata da kulawa. Shine abun da nake ga kaman ya fi.

Haba ana kayan zaki wa yake ta sun gishiri kuma Allah na duba. Kuku kuku ko kuku in ma da ku ke magana, ai ba kwasan kayan gishiri. Kayan zaki mana Allah.

Gaskiya ni fa gaskiya ina zuwa wuri da wuri sosai dan ni bana yawan makara ko ina ne mazan je ina zuwa kafin nan lokacin dan bana ɓata lokaci na yawancin respecting na time gaskiya sosai sosai.